Menene babban nasara da kuka samu a aiki? Babban nasara da na samu a aiki shine ranan da aka kara min kuɗi da nake karɓa a bayan, ah, wata kuma aka kara min kuɗi. Shi yasa naji dadi sosai kuma babba nasara ne.

Kana iya duba lamba QR? Eh na iya duba lambar QR saboda abubuwa na koya ne kuma na san yadda ake haka. Kuma gashi ina da QR zan iya scanning kuma amfani da shi in duba, in duba lamba.

Wanne apps kake amfani da su su sau da yawa? Ina amfani da phone app kuma ina amfani da contacts sosai, wa-wato kuma ina amfani da Facebook saboda messages da WhatsApp.

Kana cire takalma a gida? Eh, ina cire takalma a gida saboda bana so ƙasa ɗin yayi datti. Kuma ina son mutane su dinga yi abubuwan da bai kama a yi ba. Gaskiya takalma yana da kyau.

Kana kuka lokacin yanka albasa? Eh in ina yanka albasa a gaskiya ina samu hawaye sosai saboda idona zai dinga kawo ruwa sosai. Kuma bana jin daɗi amma dai likita yace wai hawayen, hawaye mai kyau ne.

Kana jurewa barkono me yaji? Kana jurewa barkono me yaji? Eh ina son barkono sosai. Kuma in ina cin abinci. Ina son in dinga cin abinci da yana da barkono sosai kuma yana da yaji.

Kana iya dafa abinci? Eh na iya dafa abinci sosai. Kuma na san yanda ake dafa abinci, shinkafa, da wake, du kome da kome. Da komai da komai na san yadda ake ci, na san yadda ake yi.

Kana bada shawara a aiki? Eh ina bada shawara a aiki saboda yana da kyau a dinga bawa mutane shawara. Akwai wadansu da basu samu shawara ba shi yasa suna yin yanda suke yi. Kuma ga shi yana da amfani mutum ya samu wanda yake yi mai shawara kuma shi dakan shi ya samu shawara.

Yaya, yaya kake yanka shawara a aiki? Ina ba ma mutanen da suke son shawara, ina basu shawara. Wanda beya so ya shawara bana bashi saboda ba kowa bane yake amfani da shawara aka bashi ba. Wanda yake so ne zan bashi.

Sau nawa kake yanka farce? Ina yanka farce tsau goma zuwa tsau takwas saboda yana da kyau kuma ana jin daɗin ana yanka farce sosai. Wato yana da kyau a dinga yanka farce sosai kuma a yi yahuwa.

Sau nawa, sau nawa kake sau nawa kake share kura? Sau nawa kake share kura? Sau goma zuwa sau takwas nake share kura saboda yana da kyau a dinga haka.

Yaya kake, kake zuba da shara. Ina zuba da shara sosai. In na saka a cikin leda kuma in na saka a cikin leda, za a kwashe, a je a zubo. An je an zubo sai kuma akara dawo kuma.

Yaya kuka, yaya kuke sadarwa a wurin aiki? Inda na ke sadarwa a wurin aiki, in naje wurin aiki kawai dai ina yin abubuwan da yaka ma in yi. Bana samun matsala da mutanen aiki, kawai da ina sadarwa da su yanda.

Kana yin ciniki a kasuwa? Kana yin ciniki a kasuwa? Eh, ina yin ciniki a kasuwa saboda yana da amfani a dinga yin ciniki sosai. Tsaya wanda yayi ciniki shine zai samu abubuwa a daidai daidan kuɗin.

Kana iya kunna, kana iya kunna wuta? Eh ina iya kunna wuta. In zan kunna wuta, in saka, saka hannuna a cikin socket in kunna ya zama on, in kunna kuma in kashe kuma ya zama off. Haka nake kunna wuta. Kuma wutan da aka amfani da shi a sai abarsh.

Wane kafofin watsa labarai kake amfani da su? Labarai da nake amfani da su? Labari mai kyau, labari da yana da amfani ma rayuwa kuma yana da amfani ma zuciyar mutane.

Yaya kake magance matsaloli a aiki? In na in na samu matsala, wato zan kira waɗanda nake musu wanda nake musu aiki in faɗa musu yadda za su yi aikin mu zauna tare, mu zauna, mu juna kanmu sai mu nima.

Kana fisun hawan matakala ko lift. Gaskiya ina son matakala saboda lift akwai matsala da lift. Mutum ya shiga cikin lift kuma ado keshi aiki da nafinsa, a tsince shi saboda matsala. Saboda mutum yana son furi.

Na set up. Kana tafiya da sauri? Eh ina tafiya da sauri saboda na iya tafiya da sauri kuma na san yadda ake yin abubuwa haka tafiyan sauri, abin da na koya ne a gurin mutanena.

Kana tafiya da sauri? Eh ina tafiya da sauri. Ok kujerun ka suna da daɗi? Eh kujeru na suna da daɗi saboda an yi kujerun sosai kuma an sa abin ya kuma an sa komai daidai komai ya yi daidai.

Wane irin takalma kake fi so? Ina son takalma su slippers, ance ba shoe bane wai slippers ne. Abubuwa dane ke so kenan ko. Kuma gaskiya ina son conver shoe haka haka yana da kyau kuma yana da, yana da daidai a ciki.

Ana fi son bas ko taksi? Ina fi son bas saboda akwai buses da yawa, amma ka gan taks, taksi kafin samun taksi, ai dole ne yi ma in ɗan shan wuya kaɗan.

Wane abinci gargajiya kake fi so? Abincin gargajiya da nake fi so shine tuwo da miyan taushe ko-ko waina da miyan taushe. Ina son sosai kuma ina son abinci wato yana bani daɗi da farin ciki in na ci wannan abincin.

Wayanka na cikin ajiya? A'a wayana baya cikin ajiya. Ina rike wayana duk da, duk gurin da nake zuwa. Gaba ɗaya zan amfani da wayana. Zan dauka in sa cikin jakana saboda bana so abubuwa na, abubuwa na yi.

Kana fikincin tufafi? A'a bana fikincin tufafin saboda ban san yadda ake yi abubuwa haka kuma ban san abun da za'a iya yi. Samun abubuwa kamar haka.

Kana fi son kofi ko shayi? Gaskiya ina son shayi. Shayi yana da dadi. Akwai milk, akwai bomvita, akwai milo a cikin shayi. Gaskiya shayi yana da kyau kuma ina jin dadin shayi sosai. Yana bani jin, yana bani jin dadi da farin ciki.

Yaya kake ajiye takardun aiki? Ina ajiye takardun aiki a cikin sack dina saboda bana son indinga sa duka kayana a guri daya. Zan iya saka a wani guri kuma ajiye gurin da ɓera ba zai ci ba.

Wani launi tawada kake amfani da shi? Launin tawada nake amfani da shi? Gaskiya nima ban sani ba saboda ina kawai dai inna san ina amfani da launi tawada amma irin shine ban sani ba. Wato ban sani.

Kana shuka tsire-tsire a gida? Eh ina shuka tsire-tsire a gida saboda yana da kyau a dinga tsire, a dinga shuka abubuwa haka a gida. Yana ba, yana da kyau a dinga shuka tsire-tsire a gida.

Kana iya dinka tufafi? Eh, na iya dinka tufafi sosai saboda ni na, na san yadda ake yi abubuwan nan. Ni fashion designer ne kuma na san yadda ake yi abubuwan nan sosai. Sosai.

Me kake yi da ya-yamu kafin ka kwana? Me kake yi da yamma kafin ka kwana? Kafin kwana, zan ci abinci, in yi magana da mutane, ci waka, yi.

Yaya kake taimaka wa mutane? Ina taimaka mutane sosai. Ina yi duk abin da suke so. Ina taimake su sosai. In ba su kuɗi, in ba su abubuwan da suke so saboda zuciya na yana da kyau. Na taimake.

Kana son cin abincin titi? A'a, bana son ci abincin titi gaba ɗaya. Ina son in dinga cin abincin gida saboda shi yake ba ni farin ciki. Kuma ina jin daɗi saboda barkonon da aka sa, barkonon yana da kyau.

Ina kake tofamiyau? Ina tofamiyau? Ina tofamiyau a cikin bedroom saboda wurin da yake tofamiyau bazan iya tofamiyau a ko ina ba, sai gidan bayi saboda ni bana son dattin ma bana son mata da su gani da abubuwa haka.

Wane irin wasa kike so? Na fi son wasan kwaikwayo, wasan Hausawa saboda yana ba ni farin ciki kuma yana ba ni dadi jiki sosai. Wato ina son, ina son wasa, wasa football.

Yaya kake tafiya zuwa wurare? Gaskiya ina taka, ina taka sosai kamar Legedis Benz. Ina wucewa, ina taka ba ƙaramin takawa nake taka. Ina takawa sosai amma ina da.

Kana son abinci me yaji? Eh ina son abinci me yaji, saboda yaji yana da kyau a jiiki kuma ina jin daɗin. In abinci bai da yaji ba zan iya ci ba. Gaskiya zan yi amai sosai. Gaskiya ina son abinci me yaji sosai, yana da daɗi.

Kana iya ɗaure ƙulli? Eh, na iya ɗaure ƙulli. Abubuwa, abunda nike yi kenan. Mutane suna zuwa, muna ɗaure musu kulli. Kuma sun iya abubuwa haka. Ɗaure kulli ba abinda yake da matsala ba. Abinda na iya yi sosai kenan.

Kana son agogo a hannu? Eh, ina son agogo a hannu saboda yana da kyau a hannu. Mutum yana da agogo zai ji daɗin jikin shi sosai kuma hannun zai yi kyau, jikin zai yi kyau. Mutane za su so mutum.

Wane yayon itace kake fi son? Yayan itace kake fi son? Yayan da muke so shine yayan mai kyau, yaya da bai da matsala. Yayan jin daɗi shini ke so. Na fi son shi saboda yana da kyau kuma yana da amfani.

Kana iya busa saki? A'a ban iya busa saki ba saboda babu wanda ya koya mun ba ne. Na san komai a cikin busa saki ba. Ba iya ba. Gabaɗaya ban san inda ake yi.

Kana ina kake ajiye hotunan wayanka? Hotunan wayana ina ajiye cikin galari kuma gaba ɗaya na sanya inda nake rike hotunan wayana. Ina a wurin da yake maye, ina wurin da yaka ma ya saya.

Kana kunna sanarwar apps. Ina kunna apps mai kyau da yana da amfani. Shi nake kunna. Ba na kunna apps da bai da kyau ba kuma wanda bai da amfani. Gaba ɗaya ba na kunna.

Kana rubutu ka kashe kuɗi aiki? Eh ina rubuta kashe kuɗi aiki saboda aiki da nake yi a gurin aiki kenan kuma na iya rubuta aiki ɗin sosai. Na iya yi aiki ɗin sosai saboda ni accountant ce.

Kana sauraron rediyo? A'a bana sauraron rediyo saboda gaba ɗaya bana son amfani da rediyo amma ban iya amfani da rediyo sosai. Bai da aikin da yake yi.

Yaya dangantaku da shugaban aiki? Dangantana da shugaban aiki muna magana sosai, kuma muna yi abubuwan ya kama muyi sosai ba mu wada matsala.

Menene abin da kake yin nishadi? Gaskiya ni ma ban san abin da nike yi don nishadi ba, saboda babu abin da nike yi don nishadi. Kawa ina yin nishadi, amma bana yi abubuwa.

Wane irin kyauta kake son bayarwa? Ina bayar wa kyautan kudi, ina bayar wa kyautan abubuwa da mutane suke so kuma yana bani farin ciki. Ina jin daɗi bayar wa mutane abubuwa da yana ba su amfani.

Nawa matashin kake amfani da su? Ina amfani da matashin mai kyau guda goma kuma ban samu matsala saboda ina amfani da matashin da yawa kaman goma ko sha biyar.

Yaya kake kawowa gidanku? Ina kawowa gidana? Ah, gurin da zai iya zama, abinda zai zama abun mai kyau mana. Gidanmu yana da kyau. Abubuwan da muke yi a gidanmu yana da kyau.

Wane launi idan idanunku suke? Launi idanunku? Gaskiya ni ma ban san wane launi idanunku suke amma ran da na sani zan iya yi. Ba da da, an sa ma maganan nan.

Yaya kake koyan fasaha sabo? Inda nake koyan fasaha sabo, ina zuwa in koyo daga ingan da zan iya samu abubuwa sabuwa in sa a kaina.

Nawa madubi kuke da su a gida? Muna da madubi guda huɗu, a gida, guda huɗu kuma suna da ma, suna da amfanin su. Akwai guda ɗaya da yayi babba, amma dai guda biyu ƙanana ne.

Kana buga rubutu da sauri? Eh ina buga rubutu da sauri, kuma na iya rubutu sosai. Mutane sun san wai rubutuna da sauri ne kuma ina yin sosai. Ba ƙarami ba, na iya abubuwa na.

Kana yin aiki bayan lokaci? A'a, ba na yin aiki bayan lokaci saboda bai da kyau in dinga yin aiki bayan lokaci. Amma sai dai in za, a ƙara min kuɗi, kuɗin aiki. In ba haka ba, ba zan iya yi ba.

Kana shan ruwan ƴaƴan itace? Ƴaƴan itace a'a, ba na shan ruwan ƴaƴan itace saboda ba abun da na koya ba, ba abun da na sani ba kuma ba a koya mun abubuwa kuma da hala haka.

Yaya kake tabbata da ingancin aiki? In akwai aiki sosai, ina kira mutanen da su amfani da zasu taimake ni. Saboda gaskiya bana jin daɗin jikina ma abubuwa, abubuwa yana da.

Kana rera waƙa waƙa lokacin wanka? Eh, ina rera waƙa lokacin wanka saboda zan dinga jin dadin jikina, in saka ruwa a kaina, in yi abubuwa da abubuwa kuma inji dadi jikina. Sha sa ina win waƙa.

Wane malami ka ke fi son? Malamin da na fi so shine malam, malam Nubat. Ya iya karatu sosai kuma ya iya san yanda ake yin abubuwa da yawa. Shiyasa ina son shi kuma yana da ƙwaƙwalwa sosai.

Kana raba ayyuka ga wasu? A'a, ba na raba ayyuka ga wasu. Amma dai, na koya yanda ake raba, ni ma zan iya raba.

Yaushe kake hutawa a wurin aiki? Ina hutawa ranar sati da ranar lahadi. Ina jin dadi jikina. Amma dai in ya wuce ranar sati da ranar lahadi, ba na jin dadi.

Kana yin barci da rana? A'a, ba na yin barci da rana saboda bai da kyau a dinga barci da rana. Amma dai za a iya barci Kana yin barci da rana?

Yaya kake bikin ranar haihuwa ku? Ranar haihuwa bikin muna zauna muna cin abinci da mutane, mu yi waƙa, mu saka dj, mu saka mic, kowa ya ci abinci. In kowa ya ci abinci su wuce gida.

Yaushe kake cin abincin rana? Ina cin abincin rana da safe. Karfe biyu, karfe biyu nake cin abincin rana saboda yana da kyau a jiki.

Kana son zama kusa da taga? A'a bana son zama kusa da taga saboda gaskiya taga ba abunda zan iya ce wai ina son i in zauna da shi. Gaskiya bana son zauna da taga, zama kusa da shi bana so.

Ya ya jadawalin aikin ku yake? Jadawalin aikinmu, muna jin daɗi, muna magana da mutane, muna yin abubuwa tare kume yana daidai.

Kana cin tafarnuwa? A'a, bana cin tafarnuwa saboda ba abun da nake so in dinga cike nau, kuma ba abun da nake ci ba. Bana so gaba ɗaya. Bana so.

Wane abinci kake sa ka ji daɗi? Shinkafa da wake da miya shine ke so kuma yana bani farin ciki. Ina jin daɗin shi kuma wato zan iya cewa ina son shi sosai.

Yaya sa hannu naku yake? Yaya sa hannu naku yake? Hannu yana da kyau. Hannu kome yana da kyau. Ba matsala ba kome da kome sai jin da.

Kuna da fanka a rafin ɗaki? A'a, ba mu da fanka a rafin ɗaki saboda bai da kyau. A dinga samun fanka a rafin ɗaki gaba ɗaya kawai da ya sa AC. Wanda ya sa AC zai ji dadi gidan shi shi ya sa.